Abun da nake jira ranar jiran albashi shine in je in yi cefane, in yi siyayya, in ajiye wanda zan ajiye, in kashe na kashe. Shine.

Ina share ɗakina sau uku, sau huɗu a rana nake share ɗakina. Shine. Ina share ɗakina sau huɗu, sau uku a rana nake sharewa.

Ina wanke kaya na da safe nake wanke kaya na sannan kuma sati sati nake wanke wa. Yadda idan na dawo da yamma kawai na ɗewa zan yi goge, shi ke nan na gama aiki na.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina ciniki a kasuwa Alhamdulillahi. Komai yana tafiya dai-dai wadai da kasuwa Alhamdulillah. Customers suna zuwa siya da siyarwa. Kasuwa normal normal.